Kai kalmar gano abinda ba'a sani ba, bayyana ta da misali. To, duka abin da ba'a sani ba muna dashi, to tana nufin abun haka yake ko kuwa a'a ba haka yake ba. Ashe nan ne gidanku?

Babban birni da ƙauye bambanci rayuwar duk gida ɗan ƙabilu. Rayuwar birni dabance da ta ƙauye. Saboda a birni akwai abubuwa daban daban na more rayuwa, inda ƙauye kuma babu irin wa'inan abubuwa. Kaga na ma akwai bambanci sannan wayewa da ilimi da bambanci da na birni da ƙauye.

Kina amfani da ajiya a yanar gizo? Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ina ajiyawa bayanai irin kamar su password da wata wasu lambobi. Haka ina kokari naga na ajiye su a yanar gizo saboda da ka tashi tanan ne kawai ma fii sauke za ka je ka nema ba tare da ka sha wahala ba.